Ooo, ku ku ku kam kuna da tambayoyi masu abin dariya da ban sha mamaki. Yau kuma zancen goro aka zo min da shi? Hmm. In kun san cewa ni maybe, sai ku gaya mun. Yaya zance na yanayin da nake kunji ina magana ne kamar me tauna goro? Maganan gaskiya, zancen tauna goro ne kam bana tauna goro. Amma kuma, saura ƙiris na fada kan zance masu tauna goro. Amma me? Mamana ke tauna goro kuma ban san menene dalili ba. Amma dai da wasu na cewa kamar ta saba cin goro, baza ka iya daina wa kamar shi ma yana da wani, abu ne ko menene, ko thing ɗin da zai sa ya zama cewa ya zama jiki, jini da jiki. Mamana goro ka koyaushe ina taho mata da shi amma ni dai dai da sau ɗaya ban taɓa ci ba wannan shi.

To, haha wata magana sabuwa. To, me kuke nufi? Yaushe kake yi wanka? A'a. To, ku zo za a ba ku darji. Yanzu dai an ce lokaci ne na hunturu ko? To yanzu sai ku gani kamar yaushe mutum zai yi wanka. Maganan gaskiya dai yana yin hunturu na fiyin wanka da safe kafin na kwanta saboda already na samu na saduwa na. Da safe zan yi wanka nan na ƙara lazzaba abona. Ga wani lokacin sai da daddare. Amma inda ka ce wani lokacin yana yin sanyi ko damuna shima kusan ba a fiya samun a yi wanka ba sosai. Sai dai da zafi. Da zafi kan na ka yi wanka sau uku ko mafi ma haka. To wannan gaskiya shi ne na yi lokacin da nake wanka na gaskiya.

Gaskiya ina jin daɗin yadda kuke zaƙulo topics masu kyau kuma masu al amfani sosai. Maganar gaskiya, ban sani ba ko dan inai muku tambayar ne ko kuwa kun kawo mu zance ne kaman maudu'i mai kyau sosai. Maganar makwabtaka maganar ce mai mahimanci sosai wanda mutane da dama suke wasu da ita, barmar a wannan zamani. So wanda na nabe jiya da a ce makwa-- za a ce da wanda zai iya gadon wani da, da makwabci zai iya gadon makwabcinsa saboda mahimmanci makwabtaka. Amma mutane da dama dasun watsar da abin da ya shafi makwabtaka. So wani sai kafi shekara ɗaya da shi ma ba ka san juna ba da sauransu. So duk da dai mu muna guri ne wanda ake ce ma kamar main estate wanda kusan kowa harkan gaban shi yake amma kuma gaskiya mu ta bangaren mu muna da kyakkyawar mu'amala da makwabtaka da makusantan mu saboda babu yadda zai yi wani abu ya faru da wani a cikinmu ba tare da ya sanar ba. Idan na jaje ne a yi, idan na murna ne a taya shi. So gaskiya wannan yasa mun zama kamar ƴan'uwan juna, duk da dama ai ƴan'uwantaka ne shi ma. Saboda wani abu zai iya faruwa da kai kafin ko da ka sanar ma ma da ɗan'uwan naka kafin shi maybe ya kama taimakon abin taimako ne ko kuma taya murna da zuwa, shi makwabcinka ya riga ya yi. So shi yasa gaskiya makwabtakamu sosai tana da abin sha'awa ne sosai. Duk da bamu da yawa a guri amma kuma an fahimci juna ana zama da juna lafiya kuma babu abin da ya fi zama lafiya a guri. So gaskiya dangantakar mu, dangantaka ce me abin sha'awa wanda kowa ma zai so haka. Makwabtaka wasu abin da ya sa ba su san shiga zancen makwabtaka da na himanci kuma su dinga rayuwansu su kadai. Saboda wasu, wani sa'in musamman an yi a guri wasu za su gulmace gulmace ne da kuma duk maganganu dai haka dai na tsegume-tsegume to irin wannan wani ya taɓa irin wannan rayuwa baiji daɗi ba shi ya sa yake ƙoƙarin ya ware kanshi da a cikin abin da ya shafi hayaniya da sauransu. So amma gaskiya, wani mu kam mun ji daɗin makwabtaka kuma muna jin daɗinta sosai. Musamman ma ko da ma ni bana tunanin jiya wai wanne ya zama cewa dalili da misali mutum ba zai makwabtaka ba. Kawai dai ya zama cewa kai halinka ka san halinka, ka san halin wanda kake zama da shi. So ko da ace misali mutum makwabcinka ne bai da wani kyawawan hali sosai da sauransu, eh sai ka san yadda za ka mu'amala ne kawai da shi. Wannan ba zai hana ku noma ku gaisa ba da sauransu amma kuma ba za a same ka kuna zaune sosai musamman na hira da sauransu. Bellanta na a kawo sukan wani ko a kawo gulman wani ka kuma kana zaune a nan kuma ya iya shafanka. To kuma ace ka faɗi abin da ban daidai ka faɗa ba. To duk irin waƴannan abubuwa su ne suke ɗan gurbatar da sha'anin zama na mu'amala da kuma makwabtaka. So amma idan mutum ya yi ƙoƙarin ya san da wa yake zaune, so wannan ya ba shi idea na cewa to da yaya zai mu'amalance su. Kuma gaskiya maganar yanzu yawanci makwabtaka ta yanzu ba kamar ta da ba. Duk yawanci an gurbatar da yanayin zamantakewa kawai sai dai ace sai dai godiyan Allah. Gaskiya amma sha'anin makwabtaka sha'ani ne babba yana da matuƙar faɗi za'a ce. To sai dai kuma an, na mu ba wai dabaran mu bane ko mene ne. A'a gaskiya Allah ya bamu yanzu makwabta nagari wanda muke ganin darajan kai, da ƙimanka wanda masu rufin asiri wanda in abu ya faru da kai ba za su je su ne kan gaba wajen maybe tonama asiri ba da sauransu. Sai mun gode Allah sosai.